Ina ci da cokali, amma dai gaskiya na fi ci da hannu sabida cin abinci da hannu ya fi lada kuma ya fi tasiri kuma akwai magan- kuma akwai magunguna da ci abinci da hannu ya ke yi sama da ci abinci da cokali. Kama a misali, idan ka ci abinci da hannu, za ka ga idan ka bar shi abinci yaɗin kwana to idan, idan ka zo ɗumama shi gobe da safe za ka ga abincin ya ɗan, ya ɗan sauya. To shi yasa wasu lokuta ci abincin da hannu ya fi mun akan ci abinci da cokali. Tun da de a wasu tsayin ina ci abinci da, da cokali amma dai na fi cin abinci da, da hannu sabida ina jin daɗin cin abinci da hannu sama da yadda na ke ci da, da, da cokali.